Eh ban cika wasa bah saboda kowa yana neman kuɗi yanzu. Wasa ba abu ba ne wanda ke a gabanmu yanzu. Yanzu muna a kan neman kuɗi ne domin mu samu mu ciyar da iyalanmu ko mu samu kwanciyar hankali. Amma gaskiya bamu wasa sosai.

Muryana ya danganta a lokacin da nake magana a kuma me ya sa nake magana. Wani lokaci yana da ƙarfi wani lokaci kuma a hankali. Idan ina a faɗa da mutum yana da ƙarfi, idan kuma ina magana da masoyiya na a hankali nake magana domin farin cikinta.

Ni na fi son taksi saboda ba ya ɗaukan mutane da yawa. Kwata-kwata idan ya ɗauka, ya ɗauki mutum biyar. Amma idan na shiga bas, mutane sukan yi yawa. Babu wurin numfashi da kuma motsawa, mutum ba ya da ikon motsawa. Saboda haka na fi son taksi.